Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, ina son buɗe taga a ɗaki. Kuma na kan buɗe taga a ɗaki domin samun iska. Musamman lokacin zafi ma idan babu wutan nefa, na kan yi amfani da tagogi na wajen samun iska. Hakama sauran mutane sukan yi domin samun iska ko sanyi a cikin ɗakunansu ta hanyar buɗe taga. Taga abune mai amfani a muhalli ko in ce a gida.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki. Ko in ce muna rubuta kashe kuɗin aiki tare da sauran abokan aiki domin tabbatar da me aka kashe, sannan akan nawa za a aiki, sannuwan za a samu ko ko idan an kashe kaza aiki, to nawa za a samu a kanshi. Haka yana da matuƙar amfani, a ce mutum. Idan zai yi aiki, yana rubuta duk abin da ya kashe domin ya tabbatar da riba ne ya samu aikin da yayi ko ko asara ne aka sin riba. Abin ne mai kyau sosai rubuta abubuwan da kake kashewa domin gudanar da aiki.

Me kake saya daga kasuwa? Ina siyan abin da nake da buƙata daga kasuwa. Duk wani abun da na san ina da buƙatar shi, to na kan yi ƙoƙari na je kasuwa, na nema domin na siya shi. Domin ko an babu abin da zan siya a kasuwa, babu abin da zai ma kaini kasuwar. Wannan shi ne gaskiyar maganan. Duk wani abun da nake nema ko nake da buƙatar shi, na kan yi ƙoƙari in je kasuwa inne nema sai in siya. Shi ne ma'anar zuwa kasuwa. Bafa za'a je kasuwa in babu abun da ake so ko abun da ake siya da za a siya.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Muna da bokiti aƙalla guda biyar a gidanmu wanda muke amfani da su. Wajen ɗebo ruwa, wajen yin wanki, wajen yin wanka da sauransu. Muna da bokiti aƙalla guda biyar ko sama da guda biyar ma.

Kujerunka suna da daɗi? Eh, kujerunka suna da daɗi, dana gida da na wajan aiki. Suna da daɗi sosai. Sanin ina jin daɗin zama a kansu, ko domin sauraro su bayanai ko kuma niƙa na domin yin wani aiki ko wani nazari.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh, ina son ɗakina yayi haske. Ko dai yaushe na kasance cikin kyau cikin tsabta da kulawa. Amma wasu lokutan, musamman idan ina gurin aiki, ɗaki na baya kasancewa da haske domin na kan kashe. Saboda kiyaye mata matsala idan na yi gobara da sauransu. Amma na son ɗakina yayi haske sosai.

Wani irin ƙasa gidan ku yake da shi? Gidan munanan. Da kala kalar ƙasa take da shi haka gidan mu yake. Wannan shi ne bayanin. Gidan munanan kuma kalar shi kalar ƙasa ne.